Yanda nake sasanta rikici a aiki, nakan haɗa duka waƴanda suke rikici a wurin aikin ne. Nakan saurari kowa ya yi min bayanin damuwarsa kuma in ji menene kukansa, menene ya haɗa faɗa ko gaba tsakaninshi da ɗan'uwansa. A lokacin da kowa ya yi min bayanin damuwarsa da abin da ya haɗa faɗan, to sai in ga hanyoyin da zan sasanta a tsakaninsu kuma in ba su haƙuri da kowa ya danna haƙuri da juriya kuma su yi ma'amala mai kyau a tsakaninsu.

Sosai kuwa. Kullum na kan yi addu'a. Na kan yi da safe idan na tashi, na kan yi da maraice idan yamma tayi, kuma duk bayan sallan subahi na kan yi addu'a, bayan azuhur na kan yi addu'a, bayan laasar na kan yi addu'a, bayan magariba na kan yi addu'a, bayan isha'i na kan yi addu'a, sai in na zo kwanciya bacci shima na kan rufe da addu'a.

Yadda nake magance matsaloli a aiki shine nakan samu natsuwa, in ga menene dalilin da na sami wannan matsalar, sai in ƙoƙari in ga ta hanyar da zan bi in magance shi. Wata matsala takan shafi tun daga gida mutum yakan ɗauko ta, wani lokaci kuma a gurin aikin yakan same ta.

A'a bana duba kalanda kullum. Allah ya sani da jimawa mun yi rabon da in yi amfani da kalanda. Illa idan ina buƙatan sanin yau nawa ga wata ne ko gobe nawa ga wata ne ko jiya nawa ga wata ne aka wuce, sai in duba wayar hannuna. A sama nakan gane yau rana kaza, yau kwanan wata kaza, jiya kwanan wata kaza ko gobe kwanan wata kaza.

Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Duk wani abu da zai sa wayata ta samu cunkoso ko rashin yin aiki yanda ya dace ko ta riƙa shashshakewa ko ta riƙa ciccijewa, to wannan ƙwayar cutar da zata faru a cikin wayata. To abin da na sa domin kare ta sai ya share min dukkan wannan illolin, in yi amfani da ita cikin lumana ba tare da dukkan damuwa ba.

Abin da nake yi don nishaɗi bai wuce abu guda biyu. Na daya, kallon fina-finai. Fina-finan nan nakan yi shi na faɗa ne ko na sojoji ko na nuna jaruntaka yanda za muga jarumi yana yaƙan azzalumai, yana taimakon nakasa dashi, yana taimakon wa'yanda basu da ƙarfi ko kuma in samu wuri in karanta littafi mai naƙisoshi saboda in samu nishaɗi a ciki tare dani.

A'a, ni ba na amfani da matashin wuya kuma ban damu in amfani da shi ba. Mafi yawanci nakan sa hannuna ne a ƙasan kumatuna in kwanta a kan katifa. Domin mafi yawa in na sa matashin wuya nakan ji ya riƙe min wuya ko ya sa ni ciwon wuya ko min taushin matashin kuwa. Don haka nakan nissaanci amfani da matashin wuya. Na gwammace in sa kaina a kan katifa.

Kuɗin wutan lantarki a wata dubu huɗu ne, wani lokaci kuma ya danganta ga waɗanda suke amfani da mita. Mitarsu tana nuna iyakacin adadin wutan da suka sha, iyakacin abin da za su biya. Idan ya kasance kana da firij, kana da dutsen guga, kana da washing mashin, to abubuwa ne ko amfani da oven, ko kettle, ko hita, abubuwa ne da sukan ja wuta. Kuma dole ka biya abin da ka ja, don haka iya kuɗinka ya shagalinka.

Tsintsiyar da nake amfani da shi kala biyu ne. Ina amfani da tsintsiyar zabori ko kuma tsintsiyar da muke ce da ita tsintsiyar kwakwa. Domin tsintsiyar kwakwa takan share mun siminti, takan share mun datti, takan yi amfani da inda zan zuba ruwa in wanke guri. Tsintsiyar laushi kuma da shi nake amfani in share cikin ɗakina, duk wani ƙura, saƙosaƙo, lungulungu takan share mun shi tas ba tare da na ji dattin shi a ƙafana ba.

Ina amfani da kafofin watsa labarai da dama. Daga cikinsu, na ɗaya akwai gidan rediyo, na biyu akwai gidan talabijin, na uku akwai WhatsApp, na huɗu akwai Facebook, na biyar akwai TikTok, na shida akwai Instagram. Duka wa'yannan ba wanda bana bibiya. In ji labarurruka, in ga yanayin rayuwa, in ga halin da duniya take ciki. Wata ran in yi nishaɗi, wata ran in yi dariya, wata ran in yi kuka. Ga bin da ya zama wani sa kuka ne.

Ai ina amfani da wayata ba iyaka. Domin in na waye gari da safe, na fara amfani da wayata. In dai ba bacci zan yi ba, ko sallah zan yi ba, ko zan je wurin aiki ko ina cikin aiki, to wayata tana hannuna. Awa ashirin da huɗu ina danne-dannen waya a hannuna ba ƙaƙƙautawa. Domin mafi yawa ta shi nakan samu hanyar abincina, da shi nake sada zumunci da 'yan uwana da sauran abokan arziki.

Nakan shirya ayyukana cikin dare ne, nakan tsara abinda zanyi gobe. Idan an waye gari, zanbi tsarin danayi cikin dare, inga na tabbatar da bankauce ma ɗaya daga cike ba, indai ba faruwar wani lalura ne ya shiga tsakiya ba. Dana wayi gari, zanyi wanka, inyi shiri zuwa aiki. Dana tafi aiki, zanyi abindiya kamata, dana dawo, zanyi abindiya dace da sauransu.

Ina cin nama kowane iri ne kuma kowanne ina sonsa. Amma naman da na fi so shine naman kaza. Kuma kazan lafiyayya, ƙatuwa, mai tsoka. Kuma a cikin naman kazan nafi son naman ƙirji wanda ya soyu ko kuma aka yi farfesunsa ko kuma aka gasa shi.

Idan na isa ofis da safe, nakan isa da wuri ne kafin zuwan sauran ma'aikata. Nakan tambatar da mai aiki, mai share share ya share mun ofis, yamin goge goge, ya jera takardu. Daga nan ne kuma sai in zauna in fara duban kamun aiki. In duba tsarin da na shiryo, wanda zan gudanar a ranar.

Yadda sa hannun me yake a wajen aiki, sa hannu wajibi ne. A ciki ne za'a gane adadin ma'aikatan da suka zo da lokacin da suka zo kuma da lokacin da za su sa hannu in sun tashi. A lokacin za'a iya gane wa'yanda suke suna kaucewa zuwa wurin aiki da wa'yanda suke zuwa latti wurin aiki don sanin matakin da za'a ɗauka a kansu.

Eh, ina tara tsabar kuɗi amma mafi yawan jiga-jigan kuɗin nakan bas shi a banki. Wa'anda kuma nike tara su tsabar su ne wa'andar ake cinikayya da su ko kuma idan kaje ka hau abin hawa sukan baka canji. To canjin yana yin amfani saboda siyayyan abubuwa a cikin gida kamar maganin sauro ko siyan kayan miya ko zuwa a siyo suga in ya ƙare da sauro makamancin kayan abin amfani.

Dangantakarmu da shugaban aiki, Alhamdulillah adalin mutum ne mai kyautata mana, mai saurarenmu, mai son yaji kukan mu, ya yaye mana, mai tallafa mana. In sha'ani ya same ka zai tallafa maka. Idan rashin lafiya ya bijiro maka zai taimake ka wurin ba ka magani. Idan ka shiga damuwa zai jimeye damuwanka. Gwargwadon abin da zai iya yi don sanya ka farin ciki zai yi. Madalla da shugabanmu a wurin aiki kuma Allah ya saka masa da alkhairi.

Ni da wuri nake zuwa wurin aiki. Bana yadda in je daga baya. Domin zuwa da wuri wuri yafi zuwa da wuri. To abinda ke akwai shine in na samu wurin da aka gayyace ni ne ko wurin hidima ta ne, in dai sammako ake bukata to in sha Allahu kuwa zaka same ni a layin farko. Nice ta farko. Bana ƙaunar latti kuma bana son yin latti a dukkan al'amurana.

Ina amfani da apps da yawa. Daga cikinsu akwai Sidra wanda muna amfani da shi wurin yin mining. Akwai Atoshi shima ina amfani da shi wurin yin mining. Akwai Bit token shima ina amfani da shi wurin yin mining. Akwai xender wanda nake amfani da shi wurin tura sakonni da nake so an ajiye a waya kamar films, messages da sauransu ko hotuna.

Kullum nakan yi addu'a. In an waye gari, na tashi daga bacci, da addu'a nake farkawa. In nayi sallar subahi, nakan yi addu'a. In nayi azuhur, ina addu'a. In nayi laasar, ina addu'a. In nayi magariba, ina addu'a. Akwai kuma addu'an safiya da maraice wanda nakiyaye. Sannan idan na zo kwanciyan bacci, shima nakan yi addu'a.

Ayyukan gida da nake yi kullum suna da yawa. Daga cikinsu akwai sanya ruwan wanka da safe. Nakan sanya duk iyalina, duk zuri'an da muke cikin gida ɗaya, kowa yayi wanka domin zuwa wurin aiki. Sai abu na biyu, shirya kumallon safe. Nakan yi ƙoƙari in shirya kalacen safe kowa ya ci kafin fita zuwa wurin aiki. In an dawo da rana, nakan yi ƙoƙari in ɗora abincin rana yanda kowa zai samu ya ci in ya dawo aiki. Bayan nan akwai abinci da muke yi shi kuma na dare. Nakan yi ƙoƙari in tuƙa tuwo da miya. Wani lokaci in abincin rana ya ragu, baba bukatar in sake yin aikin da zan tuƙa abinci da daddare. Abin da ya ragu da rana shine za mu ci. Wannan shine iyakacin ayyukan da nake yi a kullum.

A'a, bana kunna candle a gida. A da dai zamanin da mun yi yayin kunna candle a gida amma a wannan lokacin da muke ciki bana kunna candle. Sola muke da ita wacce muke kunnawa. Idan kuma ba sola, mu kan kunna wutar lantarki in akwai wuta. Idan babu, shi ke nan, ainihin wayanda nake amfani da ita sai mu kunna hasken torch lantana muyi amfani da shi.

A'a, ni kuma Allah ya jarabce ni da inda na tsara abu, to in sha Allahu ba zan manta da shi ba. To ba na buƙatar in sanya tunatarwa don ayyukan da ni na tsara su, ni nake son gudanarwa. Na san lokacin da zan yi, kuma nakan kiyaye lokacin da zan yi waɗannan ayyuka ba tare da na sanya tunatarwa don waɗannan ayyukan ba.

Abin sha da nake so shine fruit salad. In ban samu fruit salad ba, to ba abin da na fi so a rayuwa ta irin isha lemun zaƙi. In lemun zaƙi bai samu ba, to nakan so in sha kankana. Idan ban sha kankana ba, to ruwa ma kaɗai ya isheni in sha, yana daga cikin abin da na fi so a rayuwa.

A'a, ni ba na ampani da mataimakin murya. Muryata kaɗai ta ishe ni. Allah ya ba ni murya mai zaƙi, mai girma, wanda in ne magana daga nesa mana ɗaga sautina, du wanda ke nesa da wanda yake kusa zai ji ni. Ba ni da shaƙaƙƙiyan murya. A dalilin haka ba na ampani da mataimakin murya, sai dai in ya zama dole a gurin taro, taron jama'a masu yawa wanda ya zamo dole ayi ampan da mataimakin murya. Anan ne buƙatar sa yakan taso.

Ai ban san adadin yanda nike cajin wayana ba. Cajin wayana ya danganta ne ga yadda na yi amfani da wayar a yini, da lokacin da batirin ya sauka kuma zan cajin shi. Mafi yawa kafin in kwanta bacci da daddare nakan sa wayana a caji. Cikin dare nakan farka idan ta cika in cire. Idan kuma ina cikin aiki da shi, a lokacin da ya zamo kashi arba'in cikin ɗari ya rage a cikin caji, to siyan ƙara mai da cikin caji ne cajin wayana. Da haka indai akwai wuta to bana saka ci wayana ta sauka ƙasa.

Abincin da nake so kuma na fi so shine doya. Mafi yawa nakan fere ta in tafasa in toya a cikin kwai. Wani lokaci kuma idan doyar mai taushi ce, nakan toya ta hakanam ba a cikin kwai ba. Mafi yawa nakan fere ta in tafasa in toya a cikin kwai. Wani lokaci kuma nakan yi lafiyayyen miya sai ai mun dakan sakwara, inci sakwara da wannan miyar.

Eh, ina raba abincin mu da mutane. Wani lokaci kuma mutum biyu sukan haɗu su ci a faranti ɗaya idan sun so. Amma mafi yawa kowa kulan abincinsa daban. Kuma idan ya tashi ci, zai dakko abincinsa she kaɗai, ya ci abincinsa she kaɗai. Sai dai in yayi baƙo, su raba. Ko ya zuba ma abokin shi, shi ma ya zuba na shi. Ko kuma idan mun yi baƙi, mu zuba musu daban, mu ma nama daban. Ko kuma mu haɗu duka da cokula a hannun mu, mu ci a faranti ɗaya.

Eh, a yayin da nake amfani da yanar gizo, idan akwai buƙatar in raba wurin da nake to nakan yi. Idan babu buƙata a'a nakan bar wurin da nake ne ba tare da ya bayyana a yanar gizo ba, sai dai kawai in ci gaba da aiki da yanar gizona ba tare da ya nuna wurin da nake ba.

Eh, ina iya kunna wuta. Wannan wutan ya kasance kala-kala ne ko yanayi-yanayi. Idan ya kasance wutan gawayi ne, na iya haɗawa da ƙirare, da ƙyallaye, da takardu in kunna wutan gawayi. Idan wutan nefa ne na lantarki, bani da damuwa, ɗaga hannu zan yi kawai in danna makunninsa. Idan kuma ba shi ba ne, to kowace wuta dai na iya kunna ta.

Eh ina motsa jikina kullum amma kasan yanayin motsa jiki daban daban ne. Ni motsa jikina na tafiya ne daga lokacin da na fito daga gida zuwa lokacin da za a samu abin hawa zuwa wurin aiki. Daga lokacin kuma da na sauka a abin hawa zuwa isa ofishin da nake aiki shima akwai ɗan tafiya. So wannan tafiyar da nake yi na kai komo shine motsa jikina na kullum.

Zan iya maka tafiyar da ta kai kilomita ɗaya a ƙafa inje in dawo. Saboda aikina ya shafi zagaye duba makarantu to zaka ga cewar tafiyan a gutsare-a gutsaure zaka iya zango mai yawa na tsawo mai yawa ba tare da ka gaji ba. Dan ya zama mana jikinmu.

Eh, ina da fanka a rufin dakina amma ban cika kunna ta ba saboda yanayin gari yadda yake haka nake tafiya da shi. In lokacin sanyi ne bani da buƙatar kunna shi, in lokacin zafi ne a lokacin ne fanka yafi amfani, zai rage mana raɗaɗin jiki, zai rage mana zafin daki, zai rage mana zufan jiki dan mu samu sanyi da shakatawa mu ji daɗin bacci.

A'a, ruwa mai sanyi ba shi cikin tawagar ruwa wanda nake sha. Duk wani abu mai sanyi ma ni nakan guje shi. Duk wani abu mai sanyi ni bana jituwa da shi dan yana yawan sa ni mura. Yawan yawan sa ni shaƙewan murya har murya na ta ƙifita. Dan haka nakan kauce ma shan ruwa mai sanyi, sai dai ko in sha ruwa madaidaci amma ba mai sanyi ba.

Yadda nake bi in kare kaina daga sauro ta hanya biyu ne. Na ɗaya nakan kunna maganin sauro a cikin ɗaki. Hayakin ya yi ta tafiya, ya yi ta tafiya har ya sumar da su, sai ka ji mun kwanta ba sauro. Hanya ta biyu nakan yi feshi. In na fesa nakan bar ɗakin har sai sauron sun mutu warin ya fita sannan in dawo. Don a lokacin duka sauron dake cikin ɗakin warin maganin sauron ya kashe su.

Ai nakan wanke tufafi ba a daɗi. Mafi yawa in na shiga wanka, kayan da na cire in na tabbata da sun yi datti, a bayi take. Anan nakan wanke su, in ɗauraye, in matse abu na, inna fito waje in shanya. In ba suyi datti ba, nakan rataye su saboda warin zufa da ya hau ya busashe. Karo na gaba in na kuma sanya wa, sai in wanke abu na.

Ni Allah bai sa mu san kaya masu zaƙi ba. Na fi son abinci mai ɗanɗanon gishiri. Mai ɗanɗanon gishiri yana nufin wanda aka dafa ko wanda za'a dafa. Ya zamo dai ana haɗa shi da gishiri. Amma ka ga kayan zaƙi? Ba abin da yake kawo wa sai lalura na basir da laluran ciwon suga da sauransu.

Eh nakan kunna tsaron batiri amma ya danganta idan an ɗauke wutan NEPA ko babu na sola kuma ina hangen wayata za ta iya mutuwa, batirin zaiyi kasa. Ban samu biyan buƙatan da nake da shi ba. Don haka sai in kunna tsaron batiri don ya ƙara min nagarta da tsawon lokaci.

Taf, ani ban cika jurewa zafi ba kamar yadda ban cika jurewa sanyi ba. Lokacin zafi nakan yi kokari a kalla in wasa ruwa sau uku a yini, kuma nakan tanaji mafici na, na hannu don fifita akai akai koda za'a ɗauke wutar nefa. In har ɗauke wutar nefa ba za'a yi amfani da fanka ba amma inda maficin hannu sai ya biya ma mutum bukata.

Eh ina musafaha da mutane amma musafahar da nake yi ina yi da mata 'yan'uwa ne ba da maza ba ko kuma da ƙananan yara waɗanda basu balaga ba tinda addinina ya hana ni yin musafaha da ɗa namiji sai dai musafaha da ƴa mace ko kuma musafaha da namiji baligi shi ma bai halasta ba. Don haka musafaha ta takan kasance da ƴa mace ce, 'yar'uwa ta ko yara ƙanana.

Aƙalla nakan share gida na, a tsaftace sau uku, da safe, da rana, da yamma. Amma wani lokaci a kan yi baƙi, ko ƙananan yara su zo, su ɓata wuri. Idan sun ɓata, nakan umarci mai wayan cikin su, ya ƙara share tsakar gidan, ya kwashe dattin. Idan kuma ba su ɓata ba, to wannan sau ukun ya wadace a cikin gida na, na tsaftace muhallina.

A'a, bana shan magani kullum. Shan magani kullum aina mara lafiya ne. To ni da nike da lafiya me zai sa in sha magani? In kaga na sha magani to da luran ciwo ne ya kama ni, na je asibiti likita ya rubuta mun kuma nakan yi ƙoƙari in siya in tsaya a ƙa'idojin da ya bani don shan wannan magunguna.

A'a, ba mu da wifi a gida. Wifi a gida na mawadata ne, amma idan Allah ya bamu iko, wanda yake da wadata a cikinmu, yake da kuɗi ya sa data, ƴan uwa ba su da shi, yakan kunna mana wifi'n, wa'yansa dukanmu kowa ya kama. Amma in kowa yana da data, ba mu da bukatan wifi. Sai dai in Allah ya hore, za mu sa a cikin gidan yanda kowa zai amfana da shi.

Na fi son zama, don idan na daɗe a tsaye, na kan ji kwankwaso na da ƙugu na sun ɗaure mun har na kan ji wahala in zan zauna. Amma in na zauna, ina da ƴancin ko in harɗa ƙafa ko in zauna ta gefe ɗaya ko in zauna ta gefe ɗaya ko in haɗa cinyoyi na in zauna a kishin gide. Duk zama nidai ya fi mun akan tsayuwa.

Allah ya yi ni bahaguwa ce. Duk wani abu da zanyi za kaga da hagu nike. In shara ne, da hagu, in wanke wanken ne, da hagu, in ɗauko kaya ne, da hagu. Amma idan zan ci abinci, da dama nike amfani. Saboda cin abinci da hannun dama shine abin da addinina ya karantar da mu kuma shi ya fi ƙara lafiya.

A'a, ni dai Allah ya sani bana son miya mai sanyi kuma bana son miya mai zafi sosai. Amma in ya zamo miɗumi ne bai da tsananin zafi bai da tsananin sanyi to irin shi na fi amfani da shi. Dan idan yayi sanyi ma ɗumama wa nake, inda zafin sa ya fi daɗin ci.

Eh, mafi yawa nakan yi ƙoƙari duk abubuwan da zan yi, ya zamo ina da kwafi guda biyu. Ko da ɗaya zai salwanta ya ɓace, to ba sai nayi wahalan ƙirƙiran abin da nayi ba. Zan koma ne ɗauko wannan kwafi na biyu in yi amfani da shi in buƙatar ta taso, maimakon in maimaita wani.

Ina jin hayaniya a nesa da mu ta wajen gida, saboda babu na nesa da titunan mota. Wani lokaci kuma nakan ji hayaniya a makarantu. Idan na tashi wucewa zan tafi wani wuri ko zan tafi aiki, za ka ji hayaniyan ɗalibai a wurin da suke hayaniya cikin makaranta. Ko in za ka wuce filin ƙwallo, za ka ji hayaniya wurin masu buga ƙwallo da sauransu.

Yadda nake tafiya zuwa wurare ya danganta da irin wurin da kusancin wurin. In wurin kusa ne nakan yi tafiya a ƙafa hankali na kwance. In wurin da nisa ne nakan hau mashin don zuwa wannan wuri. Akwai wuraren da bai yiwuwa ma a tafi a mashin sai a nemo mota to nakan ƙoƙari in tafi tasha ne in hau mota a tasha ya kai ni wurin da nake son zuwa.

A'a, ba na iya tsalle a igiya. Da dai muna yara mun yi, amma tun da yanzu girma ya zo, shekaru ya ja, to tsalle a igiya Allah ya sani ba zan iya ba. Sai dai ƴaƴayan mu, mukan koya musu, mu nuna musu don su taso da ƙwarewa da jajircewa da motsa jiki.

A'a, ni ba na bikin ranar haihuwata kuma ba na sha'awan yin bikin ranar haihuwata. Kuma duka ƴaƴana da na haifa ban taɓa musu bikin ranar haihuwa ba saboda ni naka a wurina nakan ga wauta ne. Mutum fa shekarunsa fa raguwa yake kuma yana murnar ranar haihuwarsa alhalin yana kusantar lahirsarsa, yana shirin barin duniyarsa.

Eh ina iya buga rubutu da sauri gwargwadon iko na. Don gwargwado Allah ya hore min saurin rubutu. In a waya ne zan yi maka rubutu da sauri ba tare da kuskure ba. In a kwamfuta ne ma shi ma gwargwadon iko na ƙware na koya ina iya rubutu da sauri ba tare da ɓata lokaci ba kuma ana kiyaye kuskure.

Lokacin da nake cikin damuwa ko na shiga cikin wani yanayi na damuwa, na kan yi ƙoƙari in natsine sai in kawuce ma jama'a saboda kar damuwata ya sa in abka da fushina a kan wani. Sai in yi ƙoƙari in kwanta, in huta, in samu natsuwa, zuciyata ta huta sai in je na yi wasai.

Takalma kam ina da su za su yi wurin ƙafa bakwai. Gwargwadon irin suturan da zan sa, gwargwadon irin kalan takalmin da zan sa, gwargwadon shigan da zan yi in je guri, gwargwadon irin yanayin takalmin da ya kamata in sa in je wannan guri don ba na so a kalle ni a tozarce ko ai min kallon ƙasƙanci. Iya ruwa fidda kai.

Akalla muna da ɗakuna sun yi guda huɗu a gida na, kuma ko wane ɗaki akwai madubi. Domin ko wane ɗaki wayanda suke ciki suke rayuwa, in sun tashi buƙatar madubinsu, za suyi amfani da madubinsu. Saboda idan an ce madubi ɗaya za a tanada, to za a takura ma wasu. Lokacin da wani yake da bukata, lokacin wancan ma zai zamo yana da bukata. Don haka akalla ina da madubi guda huɗu a kowane ɗaki da muke da shi a cikin gida na.

Makullanmu in na tashi ajiye wa a cikin jaka na nake ajiye wa in zan fita. In ko'ina nan na kan sa ɗaya a cikin dorawa na in ajiye ko ɗaya in sa a cikin wardrobe dina in ajiye. Yandu da zarar bukata ta taso, ina kusa da gurin zan ɗauko inda na fi kusa da shi. In kuma zan fita ne ƙafa na ƙafan makulli na.

A'a, ni bana kunna Bluetooth kullum. Wani lokaci nakan kunna Bluetooth ne in za a tura mun wani abu. In ba za a tura mun kome ba, ni sai in watta ni ma ban kunna Bluetooth ba. Na fi amfani da zanda wurin sanya abu a cikin waya ta ko a tura mun ko in tura ma wani. Amma Bluetooth nakan daɗe ma ban kunna shi ba.

Nakan yi amfani da sabulu ne kowane iri, amma mafi yawa nafi amfani da Dudu Osun ko kuma in yi amfani da sabulun Salo ko kuma Gana Soft. Dalilina saboda idan wuta ta yi zomin nake amfani da su, ran da bani da shi kuma, duk sabulun da Allah ya hore mun na sama nakan yi amfani da shi.

Eh, ina fatan samun wadataccen abin da za mu ci da yawa. Domin in an samu da yawa, za ka ci, ka ba wani, ka ba maƙwabta, ka ba mabukata, kuma ka ji daɗi a ranka. Dan duk abin da ka ɗauka ka bayar ko ka ciyar, shine alkhairi da ladan da kai ma za ka samu.

Zan iya cewa eh, a'a, daftarin kuɗi na masu lissafi ne, amma mafi yawa nakan bibiye abin da na kashe ko abin da ya shiga ko ya fita ta waya ingani ko ta account ingani a rubuce kuma in tabbatar da abin da na kashe da abin da na fitar ko ya shigo ban yi almubazzarranci ba.

Eh sosai kuwa. Nakan sa hannu a saƙonninmu. In saƙo ya kasance na cikin ofis ne, to nakan tabbatar da na sa hannu, na sa stamp kafin a fita da wannan saƙo. Yanda in ya isa inda za shi, za a san daga wurina ya ke. In wasiƙa ne, shi ma nakan sa hannu in sa sunana.

Yadda nake son zama, na fi son zama a ƙasa. Domin zama a ƙasa yakan taimake ni in canza yanayin zama yadda nake so, ko in hankade ƙafafuwana in miƙar, ko kuma in tankwara su in yi harɗe ko kuma in zauna ta gefen ɗuwawun dama, ko kuma in zauna ta gefen ɗuwawun hagu.

Allah ya sani ni mai yawan yin barci da rana ne, domin in na tafi aiki na dawo na gaji, da rana ne na kanyi ƙoƙari in kwanta an yi ƙai lula. Idan rana ta wuce la'asar ta yi, nakan ci gaba da hidimomi na ne. Amma lokacin rana data yi fantsaki a lokacin ne da ya kamata in kwanta in yi barci kuma a lokacin nake barci.

A'a aikina bana sa uniform bane. Aikina nasa ko wanne irin kaya ne na gadama in tafi wurin aiki da shi amma kuma ban cika amfani da gyale ba. Hijabi nakan sa ko dogon riga in sa hijabi a kai ko riga da zani in sa hijabi a kai ko in sanya abaya.

Eh sosai kuwa wayata tana cika ajiya. Nakan ajiya da dama. Shin hotuna ne, saƙonni ne, takardu na aiki ne wanda aka turo mun, wanda nake buƙata in adana su ko kuwa applications ne nake amfani dasu, duk nake ajiyewa a kai. Duka ina ajiyewa a cikin wayana kuma sukan cika.

Ni 'yar birni ce amma na fi son zaman ƙauye saboda rayuwarsu na ban sha'awa, babu hayaniya, ba girman kai, ga girmama juna, ga kyautata ma juna, ba ƙyaman juna, ga neman nakansu, babu yaudara. Rayuwar ƙauye Allah ya sani yana ban sha'awa saboda na fi samun natsuwa a cikinsa fiye da rayuwar birni.

Eh ina yin kiran bidiyo amma ba sosai ba. Mafi yawa idan aka kira ni kiran bidiyo, ya danganta ga wanda ya kira ni ne sai in amsa mashi a kiran bidiyo. Amma in ban ga dama ba yana ji yana gani ko tana ji tana gani. Nakan ƙi yadda mu yi kiran bidiyo, sai dai a kowane yanayi ta kama na kan yi kira.

Eh, ina cin citta a abinci sosai kuwa ko miyan dage-dage zan yi, mafi yawa in zan kai markaɗe nakan ɗan balli citta a niƙo mun da shi. Kuma idan zan yi dafaduka nakan zuba garin citta. Idan zan sha shayi nakan zuba garin citta. Idan tari ko mura ya kama ni, nakan tauna citta, ɗanyenta ko busasshen ta.

Yadda nake magance koke-koke, ya danganta yanda koke-koken yake. Akwai koken jama'a, akwai koken yara, akwai koke na mata da miji. In na mata da miji ne, nakan duba in ga wanda baya da gaskiya, in bashi rasan gaskiyan sa, in ba su hakuri a junan su. In koke ne na ƙananan yara, nakan duba in ga me ke damun yaro, in mishi maganin sa. In koken ne na jama'a, nakan duba me ya yi buƙatan su suke buƙata. Gwargwadon abun da zan iya yi, nakan cire a aljihu na in biya musu buƙata.

Eh nakan je aiki lokacin da ya kamata, dai dai lokacin da aka ce in je lokacin nakan je. Duk da a kan ce ɗan adam gajiyayye ne amma akwai lokacin da zaka ga lalura ta bijiro maka ka je latti. To in lalura ta bijiro min zan yi latti nakan tura saƙo in sanar a wurin aiki cewar ga abin da ya faru dani amma zan shigo a makare. Sai dai mafi yawan lokaci bana yin latti a lokacin aiki.

Eh ina cin tafarnuwa sosai shima bani da damuwa da tafarnuwa. In zan yi abinci ko dage dage ne ko tafasa nama nakan ɗan ɗibi kaɗan idan daƙa in zuba a ciki kuma miya na ta kan yi daɗi. In dafa duka ne ya ji tafarnuwa shi ma yana daɗi. A ferfesu ma na kan sa tafarnuwa shi ma yana daɗi.

A'a, ni kuma Allah bai ɗora min son ɗaukar hotuna ba. Ɗaukan hoto bai dame ni ba. Mafi yawa ƴan uwa sukan yi fama da ni, a kan cewa zo muyi hoto. Wani lokaci in yi, wani lokaci sai haƙuri. A'a, amma in an buƙaci in yi hoto, a gurin aiki, kamar yin passport, nakan ƙoƙari in yi, domin in kiyaye ƙa'idojin wannan aiki.

Ai ko na samu nasarori da dama a wurin aiki, kasancewata muna bibiyar makarantu mu duba wa'yanda suke masu nagarta da marasa nagarta. To a nasarar da na samu, mun samu makarantu wa'yanda basu yi rajista, sun cika ƙa'idojin gwamnati ba, sun yi rajista. Mun samu makarantu wa'yanda ake satan jarabawa, mun hana su kuma sun hanu. Mun samu makarantu wa'yanda basu kiyaye haƙƙoƙin yaran su ɗalibai, mun jawo hankalinsu kuma sun kina kiyaye haƙƙoƙin da ya rataye a kansu na 'ya'yan al'umma.

Irin yanayin ɗakin da nake so, nakan so in sami ɗaki mai ƙaton falo. Nan gefe ya zamo ɗakuna biyu, da ɗakina da ɗakin yara. Nan gefe ya zamo ɗakin mijina, gefe ɗaya kuma ya zamo store ne. A cikin ɗakin mijin nawa ya zamo akwai bayi ciki. Babban falon kuma shine inda zan sa su TV da sauransu na kayan alatu na armashi.

Nakan haɗu da abokan ciniki ne a lokacin da naje siyayya ko suka haɗu da ni. In na samu siyayya wurinsu, sun san ni abokiyar cinikinsu ne. Zan nemi sauƙi a kaya kuma za su yi min. In a hanya muka haɗu, za su ce mun "Hajiya an kawo kaya kaza, ki zo ki duba ki gani." Ni kuma zan ce musu "to in sha Allahu ina nan zuwa dubawa." Daga nan ne sai cinikayya ta shiga in samu na ɗauka kuma in siya.

Burina a aiki shine in san cewar menene manufata na zuwa wurin wannan aikin. Manufar da na kai in cimma, in taimaki ƙasata, in taimaki al'ummata. In na dawo gida, ɗan albashin da aka bani in taimaki iyayena, in taimaki mai gidana, in taimaki 'ya'yana, in taimaki maƙwabta kuma in gina rayuwar da zan alfahari da shi gobe ƙiyama.

Ina inganta aikina wajen riƙon gaskiya da riƙon amana da baiwa kowa haƙƙin sa da girmama na gaba da sanin darajar na ƙasa da duba yatsarin yanayin aikin yake da kyautatawa da adalci da kyakkyawan mu'amala a tsakanina da waɗanda muke aiki a tsakaninmu.

A'a, ba kasafai nake sauraron rediyo ba, sai dai wani lokaci na kan saurara in ji labaru. Kasancewar hanyoyin sadarwa sun yi yawa yanzu a wannan zamanin, za ka iya jin abubuwan da ma ke cikin rediyo a TikTok ko a YouTube da sauransu. To ba inda bana shiga, don haka ban faye sauraron rediyo a wannan zamani ba.

Sosai kuwa, ina jin tsoron ƙwari. Domin wani lokaci su kan zamo masu illa, ko suyi mana illa a jikin mu ko suyi mana illa ga abincin da za mu ci. Misali, za ka ga ƙwari sun shiga wake, su ɓata maka, su maida shi gari, suyi maka asarar shi. Wani lokaci ƙwari sukan shiga cikin hatsi suyi mana illan shi. Wani lokaci akan samu ƙwari su cije mutum, yi mashi illa sai ya je asibiti. Don haka ina jin tsoron ƙwari.

Eh ina koyan wata yare kuwa. Yaren da nake koyo shine harshen Larabci da harshen Turanci. Ina so ya zamo duk abun da na sanni a harce na na Hausa to zan iya faɗin shi da Larabci. Zan kuma iya faɗin shi da Turanci. In na shiga cikin al'ummar da ba Hausawa ba zan iya Turanci. In na samu Turawa zan iya Larabci in na samu Larabawa. Sai ya zamo na haɗa harsuna uku gwargwadon iko na.

Eh ina sanya safa kullum kuwa. Kusan ni safa ma yakan dawwama a ƙafata awa ashirin da huɗun nan. In gaga na cire safa to na zo kwanciyan bacci ne. Amma da na wayi gari nai wanka na sa kaya zan sa safa na. Idan na zo yin alwala na ibada, da azuhur, da la'asar, da magariba, da isha duka na kan yi safa shafa ne a saman safa na. In na zo kwanciyar bacci sai in zare ba zan ƙara maida wa ba sai Allah ya kaimu da safe.

Yadda nake ajiye takardun aiki shine, duk lokacin da na shiga ofis na yi aiki, to kowane aiki akwai fayil ɗin shi daban. Zan buɗe fayil in saka. In kuma ya zamo wanda zan dawo gida da shi ne, to shima in na zo, ko wani fayil akwai inda yake, zan buɗe, in ɗaga in saka, in rufe.

Abubuwan da nake amfani da su don yin sakonni kusan zan iya cewa abu uku ne. Na ɗaya akwai message na cikin waya, na biyu akwai messenger na cikin Facebook, na uku akwai WhatsApp na cikin WhatsApp. To kusan sune hanyoyin da nakan isar da saƙo a mafi yawan lokuta.

Eh muna samun horo a wurin aiki domin ƙara gane makaman aiki. Wannan horon in mun yi yakan taimake mu mu ƙara samun sauƙi a wurin aiki saboda mun ƙara fahimtansa. Mu ƙara sanin yadda za mu kyautata aikin namu domin al'umma su amfana. Domin in ba mu kyautata ba, ba mu gane ba, to babu amfanin yin aikin namu.

Mafi yawa nakan yanke farce sau ɗaya ne a sati. Duk Juma'a nakan yanke ƙumba. In kuma na manta ko a cikin sati ta zagayo in dai akwai abin yanke ƙumba kusa da ni, nakan ƙoƙari in gaya yanke. Dan naga ƙumba yamin zagozago, nakan ƙyamaci ni kaina in ƙyamaci hannuna.

Abin da nake tunawa daga yaro shine, mafi yawa lokacin da muke yaranta, iyayenmu sukan tashe mu daga barci muna lau muna ba za mu tashi ba. A yi mana wanka, a shirya mu zuwa makaranta. Kuma a ce mana kuyi sauri kar ku tsaya kuyi wasa. Ku riƙe jakan ku da kyau. Ko wani ya kira ku kuce a'a, ku tafi makaranta. In kun je makaranta, ban da faɗa a kula da karatu. Za muce to mama.

Yadda nike magance matsaloli a wurin aiki, nakan ƙoƙari in ga cewa in ina da matsala, shugabana ya fahimce ni, ya gane wacce matsala nike fuskanta. Duk lokacin da shugaba ya gane matsalar da nike fuskanta, to ni a wurina wannan matsala tawa ta kau. Domin zai tausaya mun, zai ji ƙaina.

Nakan duba saƙonni a aiki ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Duk lokacin da waya take hannuna, na ji di di di di di di, nakan duba saƙo in ga saƙo me ya shigo. Wani lokaci kuma kawowa a kan yi, a kan shigo har cikin ofis yana hakon ƙusa ƙofa in ansa. Wani lokaci kuma ni nake dubawa in ga me ya kamata in yi a saƙonnin da suka shigo.